Wani launi kake so? Launin da na fi so shine fari. Ina son fari sosai. Musamman farin kaya ko farin jallabiya, fari ni kawai indai an ce fari ne. Ina son wannan launin sosai. Gaskiya duk abin da ya haɗa alaƙa da fari, abu ne wanda nake so. Ina son launin fari sosai. Komai ma, har mace ma ina son fara. So like kayana ma farare sun fi yawa. Amma dai in kan sa jesi sosai, so amma gaskiya jesi ma farare sun fi yawa. Saboda cikin rayuwata ma ina son komai ya zama min fari ne kuma mai kyau. To gaskiya ina son fari sosai. Hatta dai kiɗan waya ta ma fari ne. Cikin waya ta ma haka fari ne tas.

Kiyi kayan marmarin da na fi so, gaskiya ina son kayan marmari dayawa. Irin su gwanda, kankana, abarba. Wani abun mamaki ma ni, lemun tsami ina so. Ina shan sa, ina son in gaishe lemon tsami sosai. Saboda lemon tsami abu ne mai kyau wanda ya kamata a ce mutum yake sha. Yana rage mangyada a jiki. To ina shan shi gaskiya. Ina shan lemu, ina son kankana saboda ƙara mun ruwa a jikina. Ina shan gwanda kuma ina shan abarba. Abarba kamar yafi mun ko wanne daɗi. Da nake son abarba sosai. Daga abarba kuma ina ga sai ayaba. Ayaba gaskiya shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da na fi so a cikin kayan marmari.

Kai, abubuwan da nake yi don nishaɗi gaskiya suna da yawa. Kamar ce wasa ina buga game a wayata, ina kwallo shi ma yana sa ni nishaɗi. Nakan kuma fita waje domin naga yadda yara suke wasa, shi ma ya kan sa nishaɗi. And then kuma ina kiwon baru haka da sauransu. So nakan fita domin naga baruna ko kuma dabbobin dana sa su a makewayata suna kiwo. So ina jin daɗi sosai gaskiya idan naga dabbobi suna kiwo ko kuma in ce suna rayuwar su cikin farin ciki. So hakan ne ma ya kan sa ni naji daɗi kuma na shiga cikin farin ciki sosai, inda ma mutum ma baya tunanin kalan farin ciki. Saboda ba na iya masalta farin cikin da nake shiga idan na gan su a ciki. Shiyasa ni ma ko da yaushe nake cikin farin ciki.

Eh ina iya wa. Ina iya dinka, ina dinki ma. Ai ni Incoming voice call from Mamantiwangsime. Zan magana kuma wai, wai ni ne bana gida. Nace masa bana yi to ma kurma ne kai?

Kai abunda nake tunawa, tun ina yaro gaskiya abun, abun daɗi ne sosai. So na kan tina yan da gaskiya nake rayuwana cikin jin daɗi da kuma farin ciki sosai. Dan ban manta ba a wani lokacin ma har budurwa nake da sunanta Hauwa'u. Ina tuna da Hauwa'u nakan ji daɗi sosai kuma inna tuna da ita, nakan tuna da yarontan da nayi baya kuma wasu rayuwan da nayi a baya. Nakan tuna da wannan kuma nakan ji daɗi sosai. Kai wani abu ma ina tuna da shi sai in ji kamar da adawo dani yaro, ɗan ƙanƙanin yaro. Domin sake maimaita wancan abubuwan da na yi baya gaskiya na ji daɗi sosai. Kuma hakan yana sa ni cikin fari ciki da kuma annashiwa dai inna tuna da baya lokacin da nake yaro.

Eh, ina rufe wa. Ina rufe baki mana. A rufe baki dole ne, saboda ko baka rufe bakinka ba, dan wani abu ba zaka rufe saboda ƙura ko kuma datti da zai shigo ma, ko kuma guje wa ƙuda ma ya shiga maka cikin bakinka. To yana da kyau gaskiya, ko kuma jina bada shawari ma waɗanda ba su rufe baki yayin hamma. Idan kazo kayi hamma a karufe bakinka, saboda datti ko kuma cuta zai iya fita ko kuma zai iya shiga daga bakinka. Idan dai kayi hamma ka bar bakinka a buɗe. Kamar wanda yake gaya mana a addinin mu na musulunci ma, idan mutum ya yi hamma bai rufe bakinsa ba, so sheɗan yakan shiga cikin bakinsa ya masa fitsari ya masa kashi. Kuma gaskiya duk inda shaidan yake mu gaskiya ba ma wajen, to shine magana. Yana da kyau mutum yake rufe bakinsa indai ya yi hamma. Wannan shi ne gaskiya.

Ruwan rijiya? Muna amfani da ruwan rijiya mana sosai ma. Eh, ruwan rijiya anguwan mu yana da kyau sosai. Dan dan in ce maka mana yafi ruwan famfo kyau. Kai ni yanzu mara ba wani ma da ni amfani da ruwan famfo ma na manta ko ruwan wani bartsatsi. Ruwan rijiya kawai shine ke wanka, ci abinci, ci insha daga da ruwan wato ai na rijiya. To shi ne. Daga da shi ruwan rijiya, muna amfani da kun gyara shi kun inganta shi, di kyau kuma haka da ku jira don amfani da shi. Haka ake amfani da ruwan rijiya ban da yake sha'awa ne da muwa ba ko kuma munafuka da zai damar da mutum. To ruwan rijiya abu ne mai kyau. Ka samu dama ka yi amfani da shi kuma ka yi wanka da shi mai kyau di kumfa jikinka. Komai normal zaka ganayi rayuwarka. To ruwan rijiya shine gaba akan kowane ruwa a guri na.